A cikin 'ya'yan itace nafi son lemu sabida sinadarai na ƙarin lafiya, saka mutum ya ci abinci da sinadarai na ƙarin lafiya da yake tattare da shi. Nafi son lemu a cikin 'ya'yan itace gaba daya.

Eh ina koyan Turanci a makaranta bisa shi ne yare da ake amfani da shi wajen gudanar da gwamnati da kuma koyo da koyarwa a makarantu na zamani. Kuma haka manyan kasashe na duniya an fi amfani da yaren Turanci sabida haka shi ya sa nake koyan yaren Turanci.

Eh, to unguwarmu dai unguwar talakawa ne, eh bisa tsari na zamantakewa na hausawa. Ehn unguwa ne mai cike da al'umma ta ko ta ina, gadai, abubuwa yadda aka san dai zama na Hausawa dakali, eh gidaje da bishiyu da saransu.

Eh idan na samu dama, na samu hali na kan tanada tsabar kuɗi sabida, ee ko ta kwana. Saboda tsabar kuɗi na da matukar muhimmanci bisa bukata na yau da kullum. A koda yaushe bukata na iya tashi idan ba ka da tsabar kuɗi, ee sai ka shiga cikin wani yanayi me wahala.

Eh, a ko da yaushe na kan kwana a cikin ɗaki sabida lamari na tsaro da kuma kare lafiya. Kwana cikin ɗaki yana da matukar muhimmanci bisa ya fi akan mutum ya kwana a waje saboda komai na iya samunsa kamar sauro, macizai, kunamai da sauransu.

Eh ina son kallon farin wata da daddare dare, bisa yakan ƙaramftanhi ga taurari na sawonsu. Na kan kalle shi bisa kuma yakan ƙara baka masaniya a kan ranakun wata na musulunci, domin daga girman wata ake gane ana farko ne ko tsakiya ko ƙarshe.